Dangantakar mu da wajen shugaban aikin mu dangantaka ce mai kyau sosai domin akwai fahimtar juna a tsakanin mu. Saboda shugaban wajen aikin mu yana da kirki sosai kuma sannan yana biyan mu albashin mu da wuri idan karshen wata ya yi. Saboda haka muna girmama shi sosai.

Uhm, bana tauna goro saboda ɗacinsa. Amma wani lokacin kamar idan zuciyata tana tashi, nakan tauna goron. Shi ma ba kowane kalan goro ba. Domin akwai namijin goro, akwai daushe sannan kuma akwai sabon goro. To sabon goron shine wanda bashi da ɗaci sosai, shi nafi taunawa shi ma.

Ina cin abincin rana kama daga ƙarfe daya zuwa karfe biyu, har la'asar ma. Ya danganta dai da sanda na ci abincin safiya. Idan na tashi da wuri na ci abincin safe da wuri, to zan ci abincin rana da wuri. Amma idan abincin safe sai irin sha ɗaya naci sha biyu, to abincin rana yakan kai kamar bayan la'asar ma zuwa biyar zuwa shida sannan na ci.

Wayar da nake amfani da ita waya ce ƙirar Infinix Note 12i. Ina jin daɗin amfani da wayar nan sosai da sosai, kuma tana da girma a hannu. Kuma sannan kyamarar ta ma tanada kyau. Sannan tana da wajen ajiya mai nauyi sosai. Ina jin daɗin amfani da waya ta.

Nakan yi amfani da tsintsiyar kwakwa idan zan yi share tsakar gida, saboda tafi girma kuma tana cire ƙura sosai. Sannan nakan yi amfani da tsintsiyar laushi idan ɗakuna na zan share, saboda tafi mun daɗin amfani kuma ita yar gajeriya ce ba ta da girma sosai, a durƙushe ma mutum zai iya share shi.

Ina haduwa da abokan cinikina a wurare da dama amma tunda ina da shago a kasuwa yawanci munfi haduwa a nan. Amma da yake ina kasuwancin zamani, wani lokacin mu kan hadu a yanar gizo. Idan na saka kayana suka gani a hoto sukan ce suna so kuma na kan tura musu duk garuruwan da suke ko kuma su daga duk garin da suke su zo su gani sai su siya.

Eh ina rubuta yanda nake kashe kuɗin ayyukana. Dalili kuwa shine idan kana kasuwanci dolene karika rubuta nawa ka kashe nawane samunka in ba haka ba sai ka dinga mantawa sai ka kasa fitar da uwar kuɗi ka kasa fitar da riba. Amma ko idan ka rubuta nawa kake kashewa in ka tashi daga baya sai ka zo ka yi lissafi tunda komai kana da shi a rubuce.

Gaskiya jagorantar mutane ba abu ne mai sauƙi ba. Amma idan zaka jagoranci mutane, ka zama dole kana da kyawawan dabi'u. Sannan kana da dabaru masu kyau, sannan ya kamata ace kana fahimtar mutanen da kake jagoranta. Idan kai ka zama mai kyawawan ɗabi'u, to mutane za su bi ka, saboda sun san cewa kai mutumin kirki ne. Idan kuma zaka saurari ra'ayoyin mutane, ka fahimci matsalolinsu da buƙatunsu, za su girmama ka. Sannan ka zama mai adalci da gaskiya. Sannan idan zaka yanke shawara, ka yi tunani sosai. Sannan ka zama mai haƙuri da tausayi. To ina ƙoƙarin duk sanda na zama zan jagoranci mutane, ina so na fara da waɗannan ɗabi'un, saboda na san suna da kyau sosai kuma mutane za su so ni matuƙa.

Nakan nemi izinin hutu tare da fara nuna girmamawa ga wanda nake neman izinin a wajensa. Shi ne shugaban wajen aikin mu kenan. Sannan nakan faɗi dalilin a taƙaice. Idan bani da lafiya ne, nakan faɗa bani da lafiya, ko kuma in tafiya nake so na yi, ko kuma hutu nake so na karɓa na ƙarshen shekara da dai sauransu. Sannan zan faɗi tsawon lokacin hutun. Sannan kuma zan tabbatar da cewa aikin da nikeyi ba zai taɓa tsayawa ba, har zuwa sanda zan dawo zanyi ƙoƙari inyi.

Jadawalin aikina yana farawa ne daga ranar Litinin zuwa Juma'a, ehm daga ƙarfe 8 na safe zuwa 4 na yamma, sannan ina samun hutun ƙarshen mako. Sai dai idan akwai wani aiki na musamman shine sai inyi aiki a ƙarshen mako. Amma yawanci ayyukana daga Litinin zuwa Juma'a suke farawa takwas zuwa huɗu kawai. Daga nan zan dawo gida in huta sosai.

Ina kawowa gidan mu abubuwa da yawa. Wani lokacin na kan kawo musu kayan abinci wanda za su sarrafa su ci a gida. Wani lokacin kuma kayan cefane kamar irin su kayan miya su kayan marmari irin su lemo su ayaba su gwanba. Wani lokacin kuma na kan kawo musu kayan shan sanyi kamar irin su abubuwa masu sanyi dai haka irin su ice cream haka. Wani lokacin kuma ya danganta da abinda suka ce mun suna buƙata sai na taho masu dashi.

Nakan taimakawa mutane ta hanyoyi da dama amma dai shararɗi na farko shine mutum ya kasance yana cikin tsananin taimakon to tabbas idan naga mutum cikin tsananin taimako nakan yi ƙoƙari in taimaka masa ta hanyar a wannan abin da yake son taimako akanshi ko daga kama daga kan abinci ne ko abin sha ne ko tufafi ne ko kuɗin makaranta ne. Duk dai akan abin da mutum yake tsananin taimako nakan yi ƙoƙari in ga ina taimaka mishi dai dai gwargwadon abin da zan iya.

Ina son koyon abubuwan fasaha. Yanzu misali, a shekarun baya an kawo mana wata sabuwar fasaha ta AI. Inajin daɗinta sosal saboda ni 'yar makaranta ce mafiya yawan lokuta idan zanyi aikin makaranta, idan an bani a makaranta, kokuma idan zanyi aiki na na project kenan ko thesis nakanyi ƙoƙari nazo nayi amfani da shi. Duk da dai ana so ka fishi ƙoƙari amma kuma ina jin daɗinta saboda tana sauƙaƙa mun ayyuka.

Nakan gina dangantaka ta kasuwanci ta wajen karban lambobin mutane, kuma sannan nakan yi mu'amala da mutane mai kyau matuƙa. Saboda indai kana da mu'amala da mutane mai kyau, ko ince duk wani ma abu da za ka yi mu'amala da mutane, to kana buƙatar ka dinga tafiyar da su cikin gaskiya da adalci. To indai ina so na haɗa dangantakana da mutane nakan yi ƙoƙari na musu mu'amala mai kyau, na yi musu sauki saboda su zo su ƙara yi mun ciniki.

Kwarai kuwa, nakan raba abinci na da mutane domin ina son mutane su dinga cin abinci na. Idan an kawo min abinci na wajen aiki, nakan ba wa abokan aiki na in ce musu ga abinci kuma su ma sukan ci saboda mama na ta iya girki sosai. Sukan ji daɗin abinci na sai mu haɗa gaba ɗaya tare mu ci.

Akwai abinci kala kala da idan na ci su nake jin ɗaɗi sosai. Ya danganta da ko idan abincin da za ka ci ka koshi ne ko kuma kayan ƙwalam da maƙwalashe. Idan ta fannin abincin da zan ci na koshi ne, ina son tuwo miyar kuka. Tuwon shinkafa miyar kuka kenan, saboda ina matuƙar san miyar kuka. Sannan ina son shinkafa da wake. Sannan ina son shinkafa dafadika. Sannan idan muka dawo kan wajen kayan ƙwalam da maƙwalashe, suma ina jin daɗinsu sosai. Kamar idan zan samu irin kaza, zan samu kam irin tsire haka, da kuma su shawarma da pizza, ina son su suma sosai suna sa naji daɗi sosai.

Akwai apps da yawa da nake amfani da su, sannan ina amfani da su sosai. Yanzu kamar kullun idan na tashi idan zan kunna waya ta ina anfani da manhajar WhatsApp sosai matuƙa. Kullun zan yi amfani da ita kuma sau da yawa a rana guda. Sannan ina amfani da Facebook ma, shi ma ina daɗewa ina amfani da shi sau da yawa a kullum. Sannan ina shiga app ɗin Instagram, shi ma ina amfani da shi. Sannan ina amfani da TikTok ma. To waɗannan kafofin duk ina amfani da su da yawa.

Ina daidaita aikina da kuma rayuwata ta hanyar tsara yadda zan tafi da lamurkana kullum. Kamar aikina shi yana da ƙayyadajjen lokaci. Idan na tashi da safe, zan yi duk abin da zan yi sannan kuma zan tafi aiki. Saboda na san lokacin da zan tafi aiki da lokacin da zan dawo. Su kuma abubuwan rayuwata ta yau da gobe shi ma na tsara su. Tun da lokacina yana da, aikina yana da lokaci, zan yi ƙoƙari in tsara ayyukan rayuwata na yau gobe bayan waɗannan lokutan. Kamar yanzu alal misali, idan zan tafi wajen aiki ƙarfe tara ko ƙarfe goma, to zan yi ayyukan gidana kafin wannan lokacin. Sannan idan zan dawo kamar ƙarfe huɗu haka, to idan na dawo kuma sai in zo in tsara abubuwan da zan yi. Sannan ƙarshen mako da ba na zuwa aiki, sai inyi sauran abubuwan rayuwata ko zan yi ziyara ko zan je asibiti ko wani waje dai daban.

Ni ban ma fiye son biki ba gaskiya amma idan za'a yi biki nafi son bikin da yake bikin gida idan zan yi bikin da yake na gida, nakan ji daɗi sosai saboda zan shiga cikin ƴanuwana da abokan arziki. Amma irin waɗannan bukukuwan da kawai za a gayyace ka kaje gaskiya ba na son zuwa saboda yawanci mutanen ma ba ka saba da su ba. Kuma ni ba ma'abociyar son shiga cikin hayaniya ba ce da mutane da yawa.

Nakan karɓi kira aiki lokuta da yawa domin ni kaina ba zan iya ƙayyade kiran da nake karɓa a wajen aiki ba domin yawansu. Saboda wani lokacin idan mutum yana buƙatan zai kira ni akwai wayar tarho a wajena. Idan ma ba ka kira da wayar tarho ba za ka yi amfani da wayar salula. To duk abin da ake buƙata akan yi ƙoƙari a kira mu saboda mu bayar da abin da ake so ba sai an taso an zo har wajen mu ba.

Kwarai kuwa ina cire takalmana a gida, saboda ai babu ta yanda za a yi ace mutum ya zo zai shiga ɗaki, an share shi, an goge, ya zo ya shigo da takalmi ya ɓata shi. Kuma sannan a yanzu ma da aka cigaba akwai takalma da ake sakawa da aka barsu kawai dan a saka su saboda a cikin gida ne.

Ina da dangantaka mai kyau tsakanina da abokan aikina. Abinda yasa kuwa, saboda kowane ɗan Adam ana bukatar sa ya dinga mu'alama mai kyau da mutane koh da ma ba abokan aiki ba. Amma abokan aikina suna jin daɗin mu'amalantata saboda ina da kirki, ina da rikon amana da gaskiya.

A'a ban iya busar da tsaki ba saboda tunda na taso ba ma amfani da tsaki a gida yawanci idan ma za muyi tsakin ɗan malela ne shima kuma ba'a busar da shi kawai wanke wa ake yi a girkin da za a yi da shi ko a yi dambu ko a yi ɗan malale amma sauran tsaki da suke buƙatan za a busad da su gaskiya ban iya busarwa ba.

Akwai kayan aiki da yawa da nake amfani da su. Na danganta da inda nake a lokacin. Yanzu kamar idan a gida ne ina so na yi shara, na kan yi amfani da tsintsiya ne da abin kwashe shara sannan in samu tsumman da zan yi goge goge. Idan kuma a ɗakin girki ne wato kicin, na kan yi ƙoƙari na samu duk abubuwan da zan su hura wuta na kaman su itace. Idan kuma da gas zan yi girki, dama ina da shi wuta kawai zan kunna. Sannan idan zan zuba abinci ina buƙatan su farantai wajen girki kuma tukwane nake buƙata. Sannan ina buƙatar cokula da wuƙaƙe idan zan yanka abu.

Eh ina iya ɗaura ƙulli, saboda duk sanda mamanmu za ta ƙulla mana zoɓo idan za mu tafi makaranta ni nake ƙullawa. Kuma kamar lokacin da mamanmu tai sana'ar zoɓo, to wani lokacin idan za a ƙulla a leda idan ba a roba za a ɗura ba, na kan yi ƙoƙari na taya ta ƙullawa. To a nan na koyi yanda ake dauri a leda. Na iya ɗaura ƙulli.

Akwai abubuwa da yawa da nake yi don kiyaye lafiyata saboda bana son rashin lafiya. Kamar ina kokari inga duk abinda zan ci kamar irin kayan marmari haka nakan yi kokari na wanke su sosai da ruwa, idan kuma irin kayan gayyeyaki ne idan na wanke ina kokarin na saka gishiri a ciki saboda in kashe duk wasu ƙwayoyin cuta da za su iya sama mun matsala a cikin lafiyata idan kuma girki zan yi nakan yi ƙoƙari na ga ya dahu sosai ya tafasa yayi tiriri sosai saboda an ce yana ƙone duk waɗansu matsaltsalu da za su iya janyo maka rashin lafiya duk wata bakteriya zai fitar da shi.

Nakan tsarkake gidanmu sau ɗaya a rana. Idan na tashi da safe, na ci abinci, na ƙoshi to nakan yi ƙoƙari na fara shara. Dan na sharo falo, na sharo cikin uwarɗaka to sai kuma in zo in share tsakar gida. In share ko ina ya fita ƙalƙal sai in wanke su kuma ɗakuna sai in zo ingoge kujeru, ingoge wajen TV stand da dai sauransu da wajen inda talabijin take. Su kuma sauran wajaje suma nakan yi ƙoƙari in tsarkake su kamar irin wankin banɗaki haka. Ina wanke wa sosai sannan butoci marig ina wanke su.

Idan baƙo ya zo gidana, ina ƙoƙarin daraja shi sosai, in yi masa ma'amalar kirki. Idan na sauki baƙo a gidana, nakan ba shi abinci ya ci ya ƙoshi, sannan in ba shi ruwa ya sha. Sannan mukan zauna mu sha hiran mu har bana so ya tafi. Ina da son baƙi sosai kuma ina masu kirki da mutunci.

Idan naje wojen aiki na kan yi ƙoƙari na ci duk abin da na samu a wojen. Domin akwai wajen cin abinci a ƙasan inda muke aiki. Yawanci suna siyar da abubuwan daɗi masu yawa. Idan kuma bani da kuɗi sai in sayi abin da nake da shi, abin da kuɗina zai saya kamar irin su ƙosai, sa awara su lemu haka.

Abubuwa da yawa suna ba ni ƙwarin gwiwa a wajen aikina, shi yasa nake jin daɗi a wajen aikina. Bana so na rabu da su ko kaɗan. Domin kuwa shugaban ofishinmu yana da kirki matuƙa. Sannan ina da abokan aiki masu kirki matuƙa. Muna, muna ma'amalantar junanmu ta sanin ya kamata. Suna da kirki sosai. Waɗannan abubuwa suna ba ni ƙarfin gwiwa sosai a wajen aiki. Suna ƙwararamin gwiwa sosai.

Eh ina amfani da matashin wuya, saboda bana iya kwanciya ma babu matashin wuya. Gaskiya idan na kwanta ma babu matashin wuya nakan tashi wuyana gabaɗaya ya sage. Amma matashin wuyan da nake amfani da shi ma mai laushi ne sosai. Bana son matashin wuya mai tauri sosai.

Ina son buɗe tagar ɗakina musamman idan lokacin zafi ne. Idan zafi ya addabe ni wani lokacin ko akwai fanka ko akwai na'urar sanyaya ɗaki, na kan yi ƙoƙari in buɗe ɗakina. Wani lokacin ma ko dan saboda na ga haske na kan yi ƙoƙari na buɗe tagar ɗakina. Amma idan lokacin sanyi ne taga ta arufe take saboda bana so sanyi ya shigo kuma bana so ƙura ta shigo.

A'a, bana rera waƙa lokacin wanka, saboda ko a addinin mu ma babu kyau a rera waƙa lokacin wanka. Duk da dai wani lokacin idan na je waƙar ko idan an kawo wuta an kunna talabijin ina kalla, toh idan na taso na shigo wanka idan waƙa ake na ƙoƙarin na bi ta a cikin zuchiyata. Amma de bana furta waƙa, bana furci a cikin banɗaki.

Ai abu guda ɗaya ne da mutum zai ƙoƙari ya jurewa zafi shine ko ya kunna na'urar sanyaya ɗaki ko kuma ya kunna fanka. Dan dai gaskiya mutane dayawa zafi yana damun su sosai. Yanzu musamman ni koda ace bani da fanka ko na'urar sanyaya ɗaki idan an dauke wutan lantarki, to nakan yi ƙoƙari nayi wanka. A rana idan ana zafi sai nayi wanka yafi sau goma. Saboda bana son zafi sosai.

Eh ƙwarai kuwa nakan sabunta shirye-shiryen kwamfutata lokaci zuwa lokaci domin idan ba a sabunta ba akan samu matsala. Zata iya zama ta lalace ko kuma a samu matsalar rashin tsaro ko jinkirin aiki ko kuma idan ka zo zaka tura abu ta ƙi turuwa. Wannan dalilan shi ya sa nake sabunta ta a lokaci zuwa lokaci saboda ayyukan kwamfutana su dinga yi mai kyau kuma in kare ta daga matsala.

Furen da na fi so shine fure launin ja. Ina son fure launin ja matuƙa. A kowane kala ma ina son launin ja. Idan na je wajen da yake da furanni da yawa na ga fure launin ja ina jin daɗi a raina. Nakan samu shauƙi sosai kuma nake ƙoƙarin na taɓa su na shanshana su domin ƙanshin su da daɗi kuma kwala su gwanin ban sha'awa.

Muna bikin ranar haihuwar mu ne ranar da yaro ya cika kwana bakwai da haihuwa. A ranar ne ƴan uwa da abokan arziki suke taruwa a gida domin a yi wa uwar gida barka. Ko wacce ta haihu ke nan, ita ce uwar jariri. Mukan yi bukukuwan ta hanyar dafa abinci, sannan aƙwai ragon da ake yanka wa jariri, sai a zauna a soya, sai a bawa mahaifiya taci ta ƙoshi, ta aciye kuma don ci wasu kwanakin. Bukunkunan muna haihuwa suna da daɗi sosai da nishaɗantarwa.

Eh nakan yi amfani da ajiyar bayanai a yanar gizo, duk da dai wani lokacin ba ni ce ma nake ajiyewa ba, yanar gizon ce take ajiye mun saboda na saita duk sanda aka samu wani bayanai mai matuƙar muhimmanci sai in yi ƙoƙari in ajiye shi. Amma akwai lokutan da idan ina buƙatar na ajiye, zan faɗa ma yanar gizo na cewa a ajiye mun waɗannan bayanan saboda amfanin su sai ya ajiye min.

Gidan mu ba shi da kasa, saboda kana shigowa kofar gidan mu, za ka ga ko'ina an masa daɓe. Ba mu da kasa kwata-kwata a cikin gidan mu. Duk da dai wasu gidajen idan ka shiga za ka ga ko daga gefe akwai kasa a kasa, amma mu gidan mu babu kasa kwata-kwata a ciki, ko'ina an sumance shi.

Mukan yi taro a mako sau ɗaya, domin mako ɗaya iya kwanaki bakwai ne kawai, to yawanci ƙarshen mako shine lokacin da muke yin taron mu na wajen aiki. Idan kuma a gidan mune, ba'a mako muke yin taro ba, mukan bari se ƙarshen wata ne se muyi taron mu.

Nakan ajiye takardun aikina a kan teburin aikina, dukda ya danganta da kalar muhimmancinsu. Idan takardu ne masu muhimmanci sosai, nakan ɓoye su a cikin durowa na saka mukulli na kulle domin ba kowa ne zai iya ganinsu har ya ɗauka yayi wasa da su ba. Idan ma na zo da su gida, nakan yi ƙoƙari na adana su inda babu wanda zai gani sannan inda zan yi saurin tunawa idan na tashi ɗauko su ko amfani da su.

Nakan sanya aljihun a riga saboda amfaninsa kusan yanzu ma da zamani ya zo. Kowacce kaya idan mutum zai yi, yakan yi aljihu a ciki, amma bana riƙe aljihuna saboda kusan koyaushe ban fiya aje ma wani abun, wani abu mai amfani a cikin aljihun ba. Saboda haka bana buƙatar na riƙe aljihuna a cikin riga.

A'a na fi son alƙalami akan fensir, domin fensir yanzu ai sai yara. Yara su ake ba wa fensir suna yin amfani da shi, saboda idan suka yi ba daidai ba sai a goge musu da abin goge rubutu. Amma kai babba ai sai alƙalami saboda ya fi daɗin rubutu. To ni bana amfani da fensir sai dai alƙalami. Sai dai idan zan yi zane na kan yi amfani da fensir.

Ina yin wasan ƙwallon ƙafa a waje. Ina so na buga bal sosai. Wasan ƙwallon ƙafa yana burge ni matuƙa. Duk da dai ban iya sosai ba, amma mafi yawan lokuta mukan fita da ƴan gidanmu gaba ɗaya, mu je wani ƙatoton fili inda ƴan bal suke yin wasa. To duk ranar da ba sa wasa, mu kuma mukan je. Ko irin ƙarshen mako ko kuma ƙarshen wata haka. Duk dai ranar da muke jin nishaɗi idan muka fita waje sai mu tafi da bal ɗinmu saboda ƴan gidanmu suna dewa sai mu zo mu ta buga wannan ƙwallon.

A'a ban iya yin iyo ba. Domin kuwa ina da tsoron ruwa sosai. Duk da dai, idan naga mutane suna yin iyo, nakan kalla. Abin yana burgeni yana bani sha'awa amma ni ban iya yin iyo ba, saboda ina tsoron ruwa sosai da sosai. Ina so na koya amma tsoron ruwa ba zai bar ni ba.

Ƙwarai kuwa, nakan kare wayata daga ƙwayar cuta domin ina tsoron abin da zai zo ya lalata mun wayata. Saboda ina da abubuwa masu muhimmanci a cikin wayata wanda bana so ƙwayar cuta ta shiga ta zo ta lalata mun wannan wayar ko mai nawa ya goge daga kai ko wata ƙwayar cuta ta shiga ciki. Nakan yi ƙoƙari duk wani manhaja da zan ɗauko ko bana tura daga wata wayar sai dai kawai in je in ɗauko shi daga yanar gizo ko application ɗin play store. Amma ina tsoron ƙwayar cuta. Ina ƙoƙari na kare wayata daga ita.

Kwarai kuwa ina son ɗaki na yayi haske domin bana son duhu. Wani lokacin idan ma ɗakin yayi duhu har ƙoƙari nake yi na ga na buɗe tagogin ɗaki kawai saboda haske ya shigo mun. Amma gaskiya bana son duhu kuma sannan ina son ɗakina yayi haske.

A'a ban iya duba lambar QR ba, saboda yawanci idan na ga QR, yawanci cewa ake yi a ɗauki hoton wajen sai ayi abinda za a yi da shi. Amma ban san ma akwai lambobi a wajen ba. Wani lokacin idan ina so a duba min, sai dai na kai wajen masu gyara su duba min. Amma ni dai ban iya dubawa ba.

Ina zubar da shara a abin da ake tanada don zubar da shara. Ina da shi a can ƙarshen gidana wajen inda ƙofa kofar fita take. Idan na tattara datti na sai na zuba a cikin mazubin shara sai in je in zubar a cikin kwandon shara.

A'a gaskiya bana sa hannu a saƙonnina, domin kuwa wani lokacin gaskiya bani da shi na dindindin, sai dai idan ya zama dole shine nake rubutawa. Kawai ina rubuta amsa ne kai tsaye, babu bukatar sai na saka hannu a ko ina bana sakawa.

A'a, bana fatan na samu ciyawa gaskiya. Saboda wani lokacin ai sai dai ta zamarwa mutum shirgi tunda ba mu da abin da za mu yi da ita. Gwara ma idan mutum yana kiwo yakan yi amfani da ciyawa domin bai wa dabbobin sa su ci. To a wannan lokacin ne kaɗai take da ampani.

Ina ajiye kuɗina a cikin banki. Yawanci duk sanda kuɗi suka shigo min to a cikin banki suke. Ko da an bani kuɗi a hannu, na kan yi ƙoƙari na mai da su banki. Amma kamar idan sababbin kuɗi aka bani, na kan yi ƙoƙari in ɗaga gogaggun kayana sai in saka su a ƙarƙashi saboda ba na so su zo su yamushe.

Eh nakan kunna sanarwar apps, amma bah koh yaushe ba saboda lokuta da dama na fi son waya ta a silent mode saboda kwata-kwata ba na so ma in ji wani kara yana shigowa musamman idan ina bacci. Amma wani lokacin nakan kunna saboda ina so in ji ko lokacin wani abu ya yi sai in kunna.

Inason yin hutuna a garen mu domin kuwa inda nake zaune yanzu ba garin mu bane saboda haka duk sanda akayi hutu ina ta ƙoƙarin ta dinga yin ƙoƙarin in ga naje garin mu saboda inje in gaida yan uwa da abokan arziki sannan mu fita muje mu shaƙata da yan uwana.

Akwai hanyoyi da yawa da nake bi wajen tsara ayyukana da suka fi muhimmanci. Abu na farko shine, tun farko idan na tashi nakan fara lissafo duka ayyukan masu muhimmanci da ya kamata ne, daga mai muhimmanci na farko har zuwa sauran kowane biyu baya bi da bi. Sannan kuma na tantance waɗanda suka fi muhimmancin sosai, waɗanda nake so na yi su da gaggawa da waɗanda ba na so na yi su da gaggawa, waɗanda za su iya jira. Ba wai a lokacin nake so na yi ba. Sannan daga nan sai in fara da wanda ya fi muhimmanci sannan wanda nake so na fara shi da gaggawa. Sannan nakan tsara lokacin, in ware kowane lokaci, musamman kowane aiki nakan ware masa lokaci. Sannan ba na so na ɓata lokaci a wajen yin aiki guda ɗaya. Sannan nakan kammala guda ɗaya kafin na je na koma wani. Saboda ba na so na sha wahala ina yin ko gaba ina baya. Sannan daga baya sai in zo in duba kuma abin da na yi a wannan ranar, in gani na gama ayyukan da ya kamata na yi ko kuma ban yi ba.

A'a, ba na raba wurin da nake a yanar gizo saboda ina son kiyaye sirri na domin tsaro. Saboda wani zai iya zuwa ya cutar da ni idan ya san inda nake. Sabuda na raba wajan da nake a yanar gizo koya zai dunga gani sai dai idan ya zamar mun dole kamar irin su ga iyalai na ko kuma wani amintaccen mutum ko kuma abokai haka. Wadannan sune wadda na yadda dasu amma haka kawai ga waɗanda ban sani ba, ba na yi. Sannan kuma idan a wasu manhajojin ne, su ma ba na yi. Kwata kwata ma ba na son dubawa. Sai dai kuma idan zan yi amfani da wasu apps ɗin waɗanda suke buƙatan sai na raba inda nake a yanar gizo, shi na kan yi ƙoƙari na buɗe amma ina ƙamawa nake cirewa.

Eh ina sauƙaƙa wa kaina wajen yin fikicin tufafi. Saboda wani lokacin dole ne na gwada ko kuma in ga in daidaita tufafina ta hanyoyi masu sauƙi. Hanyoyin da nake bi sune, nakan zaɓi girman da ya dace da ni a jiki saboda bana son kayan da ya min yawa kwata-kwata. Sannan nakan duba tsayi da faɗi saboda tufafin su zauna min a jikina sosai. Sannan idan kuma na ɗauki wanda suka min tsayi ko faɗi, nakan rage tsawo ko kuma faɗin saboda bana so su yi min kaɗan ko su yi min yawa. Sannan nakan zaɓi tufafina wanda suke masu kyau da kuma wanda suka dace da inda nake son zuwa da tufafin. Ko wajen aiki ne, ko wajen biki ne ko kuma wajen shaƙatawa da dai sauransu.

Ina ƙara aikina ta hanyoyi da dama sosai. Akwai hanyoyin da nake bi wajen ƙara aikina kamar abuna farko dai da nake fara shi ne nakan tsara ranar aikina tun da wuri domin nasan abin da zan fara da shi. Sannan nakan guje wa ɗaukar hankali. Abubuwan da suke ɗauke min hankali suna kamar za su fara daga amfani da waya ko kuma in shiga kafofin sada zumunta lokacin da nake aiki. To ina ƙoƙari in ɗauke wannan abun. Sannan kuma ina so in dinga yin aiki guda ɗaya a lokaci guda saboda in kammala shi sosai yayi min kyau. Domin ina da ruɗewa idan na fara wannan, na fara wannan bana iya gama su gaba ki ɗaya. Gwara in ɗauki guda ɗaya in gama gaba ɗaya sannan in tafi wani. Sannan ina yi ina hutawa sosai gaskiya daga baya kuma sai in zo in ga me nayi da kuma abin da ban yi ba saina ƙara.

Eh ina kunna tsaron batiri, dalili kuwa shine ina so ya daɗe yana min aiki sosai. Kullum na kan yi caji na ya cika kullum saboda in samu ya mun daidai yadda nake so. Sannan bana bari wayata tai can ƙasa sosai. Duk inda takai sha biyar to shikenan, na daina amfani da ita har sai na zo na kuma saka ta a wani cajin. Sannan ina rage haske sosai, saboda bana son chajina ya dinga yin ƙasa. Bana son batiri na ya lalace. Sannan daga na gama amfani da data ko Bluetooth nake kashewa ko kuma zanda idan bana amfani da su. Sannan bana son in caji a wajen da yake da zafi saboda zafi yana lalata batiri sosai. Sannan ina amfani da chaza mai kyau sosai wacce take da kyau sosai wacce ba za ta lalata mun batiri na ba.

Ina bin hanyoyi da dama da nake yanke shawara a wajen aiki. Nakan fahimci menene matsalar sosai, sannan me ake buƙata me kuma ya janyo ta sannan nakan yi kokari na tattara bayanai, na saurari ra'ayin mutane, sannan na duba hujjoji. Sannan kuma na duba illolin abubuwan da kuma ribar da za'a iya samu akan wannan shawarar da zan iya yankewa. Sannan kuma zan duba yadda shawarata za ta shafi mutane ko kuma aikin da nake yi. Sannan kuma daga baya idan na gama tunanin waɗannan abubuwan duk na sassamu bayanan su, sai in yanke shawara da tafi amfani gaba ɗaya. Sannan kuma nakan yi kokari na tsaya akan shawarar da na yanke, sannan kuma daga baya sai nazo na duba sakamako na gani, shin shawarar da na yanke ta tafi yanda ake so? Ko ba ta tafi ba, wanda dai muna fatan ta tafi yanda ake.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace, domin idan mutum bai sha ruwan 'ya'yan itace ba, ai bai ji daɗin 'ya'yan itace ba. Kayan marmari suna da matuƙar daɗi sosai, saboda haka idan zaka sha ka haɗa da ruwan su shine zaka ji asalin garɗin su yana fitowa. Amma in baka sha da ruwan su ba, baza kaji daɗin su ya fito ba.

Launin bangogon gidan mu launin shuɗi ne da rawaya guda biyu ke nan. Sannan idan aka shigo ɗaki muna da launin baƙi. Waɗannan sune launonin da muke dasu a cikin gidan mu. Sannan idan a cikin banɗaki ne launin fari ne. Tas!

Nakan gaishe da mutane wajen durƙusawa har ƙasa in gaishe su. Idan da safiya ne nakan ce "ina kwana an tashi lafiya, ya aiki, ya yara?" Toma dalla. Idan kuwa da rana ne nakan ce "ina wurin ku an wuni lafiya? Ya gida, ya yara, ya kasuwanci, ya aiki, ya danganta dai idan manya ne. Idan kuma yara ne, sai dai su su gaishini.

Ƙwarai kuwa nakan yi tafiya kasuwanci amma ba ko yaushe ba. Duk sanda zan tafi sai idan zan tsaro kaya. Idan zan tsaro kaya nakan je ƙasashen waje sosai kamar irin su Amurka. Na fi zuwa Amurka domin suna da kaya masu kyau. Domin ni kayan yara nake siyarwa to nakan je Amurka in saro kaya a can.

Eh, ina yin musabaha da mutane, musamman abokaina ko ƙawayena wanda nake da kusanci da su sosai. Duk sanda muka haɗu nakan yi ƙoƙari muyi musabaha da su. Dan ko na ce ma ba na so, su sai sun yi musabaha da ni. Kuma lokacin da muna makarantar sakandare, kusan kullum sai mun yi musabaha da ƙawayena ‘yan ajina.

Ina yin tafi ta hanyar haɗa hannuwana guda biyu sai in tattafa kamar dai yanda kowa yake yin tafi. Wani lokacin kuma idan ko sauro ya cije ni, na kan tafa a inda sauron ya cije ni. Idan kuma tafi kawai nake so na yi tafi to kawai yadda kowa yake tafi haka nake yin nawa.

Duk sanda zan yi tafiya zuwa wajaje ina ƙoƙari na tsara tafiyarta wa. Wato ya danganta dai da inda ma zanje idan makaranta ne nakan tafi da wuri da safe idan ma wajen aiki ne da wuri nake zuwa. Amma idan biki ne nakan je da yamma, da shi yanci biki anfi zuwa da yamma.

Eh, nakan yi aiki lokaci bayan lokaci. Domin kuwa komai nawa a tsare yake. Idan na tashi da safe, na tsara ayyukan da zan yi, to akwai wanda suke buƙatar maimaitawa. Su ne nake yin su lokaci bayan lokaci, kamar irin shara haka nakan yi ta da safe. Sannan nakan tsara in kuma yin ta da yamma idan gida na ya yi datti.

Wasan da na fi so shine wasan 'yar gala-gala. Lokacin da muna yara, idan anyi ruwan sama, mukan fito lokacin kasa tayi taushi, ruwa ya zane ta sai mu ɗauko kara sai mu zana zanen yar gala-gala a ciki. Dama kuma wasan yar gala-gala ta yara ce, ko in ce ta yara mata. Yawanci mata ne su kafi yinta. Sai mu zauna muyi wasan mu sai mu dawo gida.